Kana kunna sanarwar apps? Eh, ina kunna sanarwar apps domin duk wani abu wanda ya zo ko kuma sabon al'amura wanda suka faru a cikin apps yakan sanar da ni inda nake ɗaukan al'amuran da mahimmanci wanda zan lura da yanayin al'amuran ƙwarai da gaske. Ina kunnawa sabida yana da amfani sabida wani sa'in wani apps zai turo ma da saƙo wanda in baka kunna sanarwar apps dinnan ba, ba za ma ka san an turo saƙon ba, ƙila kaɗan yi kwana biyu baka kunna ba zaka ga cewa abubuwa da yawa suna wuce ka. Amma idan ka kunna sanarwa na apps za ka ga cewa duk wani sabon abu wanda ya shigo cikin wannan application za ka ga cewa kana sani a take a wurin.

Nawa ruwa kake sha kullum? In na fahimci tambayan shine ruwa nawa nake sha kullum. Tom, ruwan da nake sha kullum, damani bana shan wannan ruwa, sai ruwa guda biyu na farko ina shan ruwan "pure water," sai na biyu kuma ina shan ruwan gora, ruwan, borehole, sorry. Ina shan ruwan borehole kuma ina shan ruwan pure water. To pure water na leda nakan iya shan guda biyu. Nakan iya shan guda biyu idan na gama cin abinci nake shan guda biyu. In kuma na je exercises ne na dawo wani sa'in sabida ƙishin da na dawo da shi, ina shan ruwa guda huɗu wato 50 cl ko a'a 35, 35 cl ina shan guda huɗu wani sa'in in na dawo daga ƙwallake na. In kuma abinci naci nakan sha ruwa ƙwara biyu. In kuma ba haka ba, haka nan ina shan pure water 35 cl guda ɗaya nakan iya shanyewa ba tare da wani tashin hankali ba. In kuma ruwan borehole ne bana, daman shi bana geji, bana duba yanayin ko lita nawa na sha sabida ban san ma aunin litan ba.

Yaya kake jin hayaniya? E, a inda nake jin hayaniya ban fahimci tambayan ba amma dai zan bada amsa daban-daban. Na farko a yaya nake jin hayaniya? Hayaniya wanda nake ji ina jin shi da sautin kunne na ne. In ana yin wani abu wanda irin na tashin hankali ko kuma ana ɗan wato ai nihin ina jin hayaniya ba daɗi saboda za ka ga cewa yana zamo cikas da kuma cutarwa ga lafiya wanda wani sa'in in kana buƙatan kaɗan nutsu kayi abunka cikin kwanciyar hankali. Zavka ga cewa gabaki ɗaya kana cikin takura a sakamakon cewa hayaniyar ya yi yawa wanda zai zama cikas ga lafiyar kunnenka wanda ƙila wani sa'in wani eh wani eh na'ura ce wanda ake amfani da ita ko kuma wani abu wanda ake amfani da ita a masana'anta ko kuma mutane da yawa suna magana in randomly wanda zai zama ma abin takura. Ina jin hayaniya gaskiya ƙwarai da gaske ba daɗi.

Sau nawa kake amfani da intanet? To gaskiya ina amfani da intanet a kowane rana, a kowace lokaci sabida ni waya na ma, tsakani da Allah zaka ga cewa eh a kullum ma data dashi kafar sadarwa na intanet a buɗe yake. Da na buɗe shi tun da safe ina ji har dare in ba na tabbata cewa zan sa cajin waya na ne sabida yayi sauri shine nake kashe intanet. Amma in ba haka ba kullum intanet ina a buɗe yake kuma ina shiga kafafen sadarwa irin su Facebook, WhatsApp, eh TikTok da ma wa in san su wanda abuwa ne daban daban kuma ina shiga eh Playstore ko kuma Chrome ina ɗauko abubuwa wanda za su mun amfani. Wani sa'in littafi, wani sa'in ma ina kallo a ciki wanda eh wanda ya kimance ni kaɗai ne ina kallo a ciki.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Eh, shi tsarkake gida ko kuma in ce a yaren da zamu fi gane wa gyaran gida ka siya a kullum dai mukan yi shara wanda ba shara bane irin mai yawa wanda kawai za a share daki da ɗan dakalin ƙofar gida amma kuma irin ran lahadi haka akan yinsa abinda kice in tura suke ce ma sanitation. Tsarkake gida a gyara shi inda za'a kwashe duk wani kwata da kuma abubuwan da zaka ga cewa basucancanta ace sun kasance ba a tsaftace shi ba. Eh mu tsaftace ko mu share gida mu gyara ko mi banɗaki ma a gyara irin gyara na musamman wanda ba koyaushe ake yi ba. To muna lura da wannan ƙwarai da gasge.

Kana amfani da matashin wuya? A'a, ni idan zan yi barci bana amfani da matashin wuya. Da dai ina amfani da shi domin ya kasance na saba da shi daga bisani kuma sabida rashin shiba ne da shi. Na zo kuma na saba ba sai nayi aiki dashiba abinda har yanzu kuma abin da yake bi na ke nan bana buƙatar matashin wuya. To a haka nake yanzu bana amfani da matashin wuya.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Eh, da yake ina yin aiki kuma aiki na a kusa da gida ne, na kan je kasuwa a ko daushe wanda lokacin waya, za a ga cewa na samu koi wane lokaci na daban wanda kila ba sanannen lokaci bane ko kuma ajiyayyen lokaci. Ina iya zuwa a ko da wane lokaci, ya danganta daga yanayin abin da nake da shi wanda zan je in aiwatar a kasuwa saboda wani sa'in ina zuwa in saya abubuwan da zan yi amfani da shi a masana'anta da sauransu da kuma wani sa'in ina zuwa in saya kalan sitaraye da man shafawa da abubuwa dai masu amfani wanda ake amfani dasu yau da kullum. Ina zuwa kasuwa amma dai bani da, bani da rana ko kuma, lokaci wanda za a ce takamamme shine lokacin da nake zuwa kasuwa.

Kana ci da cokali ko hannu? Eh, abinci dai idan na zo cin abinci, ina indai abinci kalan su shinkafa ne, wake da sauran su dai su taliya, nakan ci da cokali, gaskiya ko da folk. Amma in abu ya danganci dangin su tuwo su amala duk wani abu da dai ake haɗa shi da miya, ake dangwala ake haɗiyewa, to shi gasiya da hannu nake ci domin yafi daɗi da hannu wanda ba za ka shiga cikin takura ba. Amma irin su shinkafa da su taliya kamar yanda na faɗa, su da cokali nake ci inda nake ci a hankali. Kuma za ka ga cewa abun yana da armashi sabida shi shinkafa ma in zan ci da hannu gaskiya yana zamemin matsi da sauran su. Amma kuma in abinci ne wanda zan ci irin misali su tuwo, su abun nan su teba su mene ne to da ya ke abincin da muke da shi a gurin mu kenan, to su ina cin su ba da cokali ba ne.

Wacce biki kake fi so? Ina fahimce tambayan shine. Ooh wacce biki, wani biki na fi so? Eh, kaf a cikin biki wanda akeyi, wanda na fi so shine, ehhh, bikin aure. Eh, inda za a ga cewa mu aurata ko wanne yana cikin farin ciki kuma za a ga cewa rayuwa, rayuwa tayi kyau. Za a kasance cikin walwala da farin ciki wanda ko da mutum ma ya zo da aure ko kuma a masu biki, irin bikin na farin ciki haka gaskiya ni bikin da yafi na fi so shine bikin aure. Sa'annan kuma sai kuma bikin irin yaye ɗalibai a makaranta, tun balle makaranta irin na addini. Ba to ainihi ina nufin cewa saukan Alqur'ani da sauransu wanda zaka ga cewa ɗalibai suna yi. Sune bukukuwa guda biyu wanda gabaki ɗaya na fi so a rayuwa ta. Gabaki ɗaya gaskiya na fi son su.

Yaya dangantakarku da abokanka? To abokaina dangantakarmu da su gabaki ɗaya shine mafi da daman su gaskiya maƙwabtana ne, neighbor dina ne a kusa da gida wanda gaskiya cikin abokaina ba wanda yake irin cousin dina ko kuma sibling sibling dina ko kuma wani abu makamanta haka. Duk yawanci irin aduwan area ne irin neighbor haka shine dangantakarmu da su. Kuma inda iyayen mu da iyayen su mun samu suna zaman lafiya to zaka ga cewa wannan zaman lafiyar nan da son juna idan ya taso mu kuma muka taso sai ga an buɗe an ƙulla abota wanda har za ka ringa tunanin ko ƴan uwa ne amma dai a gaske gaskiya dangantakar mu da abokaina baya wuce irin dangantakar da baya wuce gida da gida ko kuma anguwa da anguwa ko kuma wannan location da location shine koyi dangantakana da abokanaina amma banda wannan babu wani aboki wanda nake da ƙila dangantaka na jini, sai dai kuma irin dangantaka na ƙauyen guda ɗaya mutum zai iya zama kai ɗan katsina ne shi ma ɗan katsina ne shine kawai amma banda haka babu wani dangantaka.

Yaya kake gaishe wa da mutane? To, ina gaida mutane, ta hanyoyi mafi sauki wanda yana cikin tarbiyya mai kyau mutum ya dinga gaida mutane. Amma idan na tashi in gaida mutane, bana gaida su wai in kwanta a ƙasa ko kuma, umm, dinga duddur kusawa. Bana yin wannan sabida, eh, a bangare wanda muke ko kuma in ce addini wanda muke bi, ya haramta mutum ya yi wa mutum gaisuwar haye dinga durƙusa kai digiri casa'in ko kuma a ce kaso casa'in na juyi na ƙasa. Wanda hakan za a iya cewa ba wani mai kyau, za a iya cewa ka rasa labarai, wanda rasa labarai a yi laba ba wani mai kyau. Sabida kowa da yanayin fahimtan shi a wa'inan al'amara. To, a guri na rantsuwa ba mai kyau sabida haka ina gaisawanin, wato da cewa "Assalamu'alaikum". "Assalamu'alaikum" shine ƙololuwa mafi gaisuwan da nake yi.

Ina kake son ziyarta? Ni a rayuwa ta inda nake so in ziyarta shine ƙasar Saudiyya. Shine ƙasa na farko wanda nake so in ziyarta, in ziyace ɗakin Allah mai alfarma wanda na daɗe ina burin haka. Tin ina ƙarami kuma ina sadai cewa taimakon Allah zai zo kuma in je ƙasar nan. Ƙasar da nake so in fara zuwa shine ƙasar Saudiyya, inda za a je ayi ziyara kuma ayi kuma shaƙata wanda hakan abu ne mai kyau sosai. Amma ƙasar mafi muhimmanci wanda nake so in ziyarci wadda take itacce kuma mafi oluluwa, itace ƙasar Saudi Arabiya. Daganan kuma na iya ziyartar irin eh ƙasar China sabida nisanshi ina so in san ya yanayin mutanen ciki da kuma al'amuransu yanda suke gudanarwa. Sabida haka eh inda nake so in ziyarta wanda yafi kowanne shine ƙasar Saudi Arabiya.